Eh wallahi ina ƙallon inuwa na da yamma in nake tafiya, sai in rika ganin inuwar na yana bina a baya ko kuma a gaba na in gan shi. Eh, inu-- eh wallahi haka kuwa ƙallon inuwa na nake a ƙwallon ko da yamma, ko da yamma haka, wani lokaci dai da yamma dai, da yamma ko yanzu ana hakan ma. Haka ina kaman ko ina tafiya haka, cikin yamma haka nake gani, nake ƙallon inuwa na.

Eh to ni na fi son highest. Shi highest, kamar fanka na highest shine number five. Number akwai number one, akwai number two, akwai number three, akwai number four, akwai number five. To shi number one shi ne lowest, sai number two ke biye da shi, sai number three, sai number four, sai number five shine highest. To ni na fi son shi a highest yana guduwa sosai. Eh.

Eh to, aiki dai ƙarfe takwas na safe ake fara aiki. Amma ni na kam bar gida ƙarfe bakwai, ƙarfe bakwai na safe nake barin gida de. Kafin dai in kai wurin aiki ana ƙarfe takwas sauran minti ishirin haka. Su ƙullun ina wurin aiki da wuri. Kafin dai ƙarfe takwas in aiki dai ina nan a wurin aiki haka.

Eh wallahi sosai ma kuwa. To ai damani ɗan arewa ne kuma gaskiya ina son cin yaji, yaji ina son yaji sosai ko a abinci ko a suya ko wanne ne ina cin yaji sosai kuma ina jure ma yaji sosai. Tun da Allah ya taimako ban da ulcer wallahi son yaji nake sosai kuma ina cin yaji sosai.

Riƙe riga kuma a aljuhu? A'a, ban riƙe riga a aljuhu. Sai dai kamar dai, maybe ko zani aiki haka, wani lokaci, wani lokaci ba kullum ba dai sai in riƙe extra riga a cikin, a cikin jaka dai ba a cikin aljuhu ba, nakan sa a cikin jaka. Kamar in naje nayi aiki, kamar aiki da aiki mai datti haka da zai ɓata mun kaya, sai in rike riga a cikin jaka, in samu in canza. Haka nagode.

Eh to na fi dai amfani dai da kamar shi blue kolo, blue kolo ko blue ko am ɓaki, da blue ko ɓaki ko kuma jan kolo. Eh ɗaya dai a ciki dai. Amma dai na fi dai amfani da shi dai blue kolo daga blue kolo in si shi baƙin kolo. Eh.

Eh to na fi son sa kamar shi shadda ba, irin manya manyan kaya kamar babban riga haka. To ai damani, eh, eh na fi son dai sa ni babban riga. Wani lokaci kuma in sa kamar shi T-shirt haka da jeans. To ai ni ɗan Arewa ne ai, so dole in so babban riga. Eh na fi son babban riga ni.

Eh to, na fi son dai in fita in je in zauna da abokani a yi taɗi, a yi taɗi, a yi dariya ko kuma in zauna a ɗaki in taƙallam fim ko kuma in dinga jin waƙa ko kuma a fita in je in nema gurasa da suya, in ci sai in dan sha iska a waje ko kuma in je ƙallon ƙwallo ma. Eh.

Eh to ni dai an haife ni a wata na huɗu, wata na huɗu a shekara. A turanche ake kira April ko? Eh wata na huɗu ba a January ba, ba February ba, ba March ba a April. Eh a April eh wata a rana na ishirin da uku a wata na huɗu. A wannan watan aka haife ni.

Eh nakan kunna shi ƙandar a gida in ba wuta kamar haka kamar da dare haka in wutan NEPA an ɗauke sai in nema shi ƙandar in kunna shi ƙandar yafi sauki da fitila. Na san in zan amfani da fitila sai anaje na nema kerozin kuma gaskiya ƙerozin na da tsada asu nafi amfani da shi ƙandar.

Eh to akwai jan kolo, akwai da ja da kaman brown haka. Eh amma shi, shi jan ne dai yanzu haka dai. In kaman shi jan ya yi datti, in za a wanke sai a cire a saka a shi brown, brown kolo in. Eh amma ni dai na fi son dai shi jan kolo in.

Eh to kamar shi takardun aikina, ah ina da kamar study room haka a gidana. To a study room im ma kuma ina da su shelves, shelves nayi su shelves, shelves ɗin takardu kamar dai yanda na bature dai yake. Haka nayi shelves, shelves ɗin nan su su takardun aiki ɗin nakan tattara su a shelves ɗin in ije su arranging ɗin su da kyau, in ije su da kyau. Eh haka nake ijiye su.

To, dai kaman dai su ice cream ɗin dai, ni ba wai shan ice cream sosai na ke ba amma dai na fison dai shi vanilla. Eh gaskiya dai vanilla ice cream nayi na fi so, ni wannan tes din shi yake mun daɗi amma mahaɗi in ba vanilla kuma to na kan so ah shi chocolate. Eh ko vanilla dai ko chocolate ɗaya de a ciki.

Wasa? A gaskiya dai ni dai na fi son dai buga ƙwallo. Eh nakan buga ƙwallo, kusan ƙwallo ma ƙwallo nake bugawa da yamma. Sai kamar a m-m-ba ƙwallo ba kuma to sai basketball. Eh, amade na fi son dai ƙwallon. In ban dai samu buga ƙwallo ba sai in je in buga basketball, ko basketball ko table tennis.

Ai kira daga wurin aiki kaman makusan ƙwallon ma ake kirana. Wallahi kaman kusan ƙullun. Wani lokacin ma har a weekend ma, a weekend ma daban zuwa aiki sai a kira ni wanni lokaci ace "Dan Allah ka zo kaɗan tamake mu, Dan Allah ka zo kaɗan covering shift tunda anyi aikin Asibiti ce nake" to kusan ƙullun ana wayana dai ana kirana ne da yawan aiki. Eh.

Eh to gaskiya dai hanun dama dai ni na fi aiki da ita. Eh nakan aiki da hanun hagu da dama amani dai hanun da hanun dama ni na fi aiki da ita gaskiya kawai. Eh hanun dama ba hanun hagu ba. Eh amma lokaci na kan using shi nakan amfani da shi hanun ha hanun hagu in in taimake na daman amadi hanun dama dai ni nake aiki da ita.

Eh nakan yi, eh nakan yi amfani da shi matashin wuya. Kamar in zan yi tafiya haka nakan sa shi an rike mun wuya na ka wuya na yi mun zafi. Eh kamar dai in zai zan yi tafiya dai tafiya mai nisa haka eh gaskiya ne nakan yi amfani da shi. San kasan eh ni da ma asibiti nake aiki to na san dai amfanin eh shi matashin wuya.

Eh to, ai muna haɗa hannu mu haɗa kai mu samu tsokamako mai kyau. To ai daman zuwa aiki da mutane dai gaskiya biyu da sauki. Amma to, du ya kama dole. To mukan iya haɗa kai dai mu haɗa hannu mai aikin tare ya fi sauƙi a haka.

Yanda dai ake gesuwa haka nima na ke gesuwa. Na kwana da, da safe in ce ina kwana, inda rana ne kuma in ce na yini in kuma da yam, eh haka dai. Ko da safe dai in na kwana daga rana kuma zuwa yamma haka dai in ce ina yini ya aiki. Eh to haka nake gesuwa yanda dai aka koya mun dai sanda nake tashiwa.

Eh sosai ma kuwa kai ina sauraron rediyo sosai. Akwai su programs da nake ji a rediyon da yamma ɗaya daga ciki ake kira madubi. Eh wallahi program dannan nakan bi shi dai kwallon, kwallon daddare nake bin shi. Eh kuma nake ina tsaurara rediyo dai kuma sosai kuwa wallahi.

Eh to, ina tsaurare ƙoƙe-ƙoke dai a hankali kuma sai in nime mafita mai kyau. Eh mafita mai kyau. Eh to, ada ma rayuwar si da ƙoƙe-ƙoke. Ƙullun ana tsawon ƙoƙe-ƙoke to, sidi a tsaurare ƙoƙe-ƙoken dai a hankali kuma sai an yi mafita mai kyau. Allah ya taimako.

Eh to, shi sabulun wanka da ni nake amfani da shi shi ne Dettol. Dettol nake amfani da shi. Wani lokaci in ba shi Dettol, in sai amfani da, ah, shi sabulun Eva. Eh, amma dai na fi son dai shi sabulun Dettol. Sabulun Dettol ne na fi amfani da shi. Sabulun Eva shi ma na da ƙanshi mai kyau. In ba shi Dettol, in sai in siya shi sabulun Eva. Wannan nake wanka da shi.

Eh ina fikancen tufafina, su kasance tsab-tsab, su yi kyau. A kusan kullum ma ni nake fikancen tufafina kafin in fita nake, saboda in fita da kyau. Eh ba wai in sa ƙara ba kama mauƙaci. Eh.

Eh to gaskiya ne kowa ne cikin tamako yake. Eh, damato ni de, nake tamaka da ko abinci, ban dai cika sani ba da kuɗi cash. Kaman almajirai haka, ina da abinci a gida in kira su in ba su. Amma ban ba da abinci a gida ma sai in kira su in saya musu abinci. Sadaka de wannan de nake yi. Eh ina sadaka sosai kuwa.

Eh to nakan dai kai kuɗina dai banki dai in ije su a can dai nake ajiye kuɗina a banki ba. Eh amma to wani lokaci kuma ina da, ina da asusu dai a gida. Wani lokaci in kuɗin basa da yawa nakan zuba su a cikin asusu. Wan kuma manyan kuɗi ne kuma in kai banki a can nake ajiye kuɗina gaskiya de.

A gaskiya ne ban samu bacci da rana saboda yanayin aikina. Daga safe har yamma dai ina wurin aiki. To sai da ina dawo da aiki da yamma shina ke samu ɗan yi wanka, in huta, kwanta inyi bacci. Ina ci abinci, yawanka dai, inci abinci, ina ɗan ci abinci in ɗan mike kaɗan sai in ɗan kwanta inyi bacci in huta. Haka nake.

Shan magani ƙwallon kuma? A'a, gaskiya ban shan magani ƙwallon. Ai to shi be rashin lafiya ke shan magani ai. To ni kuma lafiya na ƙalau, sai in je shan magani? A'a, in ka ga dai ina shan magani to gaskiya likitan dai ban jin daɗin jiki. Amman ba haka ba haka, kawai in kama shan magani wallahi ban yi haka. Eh, in ka gan na sha magani to dai ban dai jin daɗin jikine, amma dai ban shan magani haka ƙwallon.

To zuwa kasuwa gaskiya sai dai sai na samu dama ni ke zuwa kasuwa. Na samu dama kuma ina da abun zuwa siyowa a kashi kasuwa. Eh, amma dai ah kamar ranan Juma'a haka. Eh, bayan sallar Juma'a sai in bi in shiga kasuwa in yi siye-siye. Sai ƙayen da ni ke so in siya sai in dawo gida. Eh.

Eh to ina tsanya tsune tsaruwa don ayyuka kar in manta, eh kuma don in gama da wuri. Eh Allahahi, eh gama in gama su da, in tana in gama su da wuri kuma in yi maganin mantuwa. Eh kasan mantuwa shegen abu ne, abu kaɗan sai ka mance toh.

To gaskiyar magana zaman birni yafi daɗi. Kaga zaman birni akwai wuta, akwai intanet, akwai, eh mana akwai wuta akwai intanet. To a rayuwar a duniya yanzu kana zama ba wuta ba intanet ai gaskiya akwai matsala. Gaskiya zaman ƙauye zai mun wuya. Ni dai na fi dai son dai zaman birni. Ai ko dai lokacin da nayi tafiya naje ƙauye Allah Allah nake yi in dawo.

Eh ma na, na kan tsanye hulla lokaci lokaci. Ba akallum bade amma lokaci lokaci na ke sa, kamar in na sa lokaci kamar in na sa mi ake kira ko babban riga haka ko kuma ko, ko na sa t-shirt da jeans haka in zan fita kuma akwai rana a waje, na kan sa don in tare rana. Eh na kan sa.

Eh to gaskiya ina iyaƙen ƙoƙari na kuma na kan nima sha, na kan nima shawara daga wurin abokin aiki ina tunda shi ya, ya, ya fara aiki a wurin kafanni. Eh to ya fi ni sani gaskiya to na kan nima shawara wurin shi a kowane lokaci. Ina koyo ma abunda ban gane ba sai in yi mai tambaya. Eh kuma gaskiya yana tamako.

Eh ina iya ƙuna wuta in ya zama dole. Eh, amma dai ban gane ba wane irin wuta a ciki. Wutan fitila ko kuma wutan gas ko kuma wani irin wuta dai a ciki kuke tambaya? Amma dai ina iya kunna ko wane irin wuta dai. In ya zaman don in ya kama dole ina iya ƙunnawa.

A'a bansan wurare masu hayaniya, ai dama akan ce komai daɗin sauti shiru ya fi shi daɗi. To gaskiya ni dai nafi son dai inda dai ba hayaniya e, ai to wake son hayaniya, kuma wuri mai surutu a'a gaskiya ne ni dai ban dai so haka.

Eh wallahi sosai ma kuwa. Kai akwai abinci da ban iya dafawa kuwa? A'a ina nidai ina girki sosai ina iya dafa abinci. Eh, ko shinkafa, ko tuwo, ko ɓaton wake kai ba ma irin abun da ban iya ɗabawa. Ina iya ina dafa dafi da kai ina girki kai ina iya girki.

Eh to gaskiya dai ina fara da karatu da nazari sai kuma da abun shi koyon aiki. Eh, dai dai dai da karatu dai da nazari nake ni farawa da shi saida shi nake koyon aiki sa dashi nake koyo.

Eh to ina bayar da ra'ayi aikin ladabi da girmamawa, sannan ina tabbatar yana da amfani ga shi, namu aiki, aikin mu anɓar. Eh, gaskiya ni haka dai ni nake.

Eh, to gaskiya nakan karanta jarida don sabon, sabon abubuwa, don sabon abubuwa gaskiya dai ina karanta. Eh, ba ƙallon ba dai, tinda dai akwai abubuwa kamar Su news haka ana iya, ana iya, ana iya dubawa a kamar shi TV haka, a TV ko a waya. Eh, amma dai yawanci dai ina karanta dai, ina karanta jarida.

Eh to gaskiyan magana ina tafiya da tsauri, da magani nan dogo da muna da dogayen ƙafa fuwa. Eh, a wallahi tafiya da sauri. Ade ina tafiya da abokiii, da abokina haka sai dai ya ce mun "Da Allah in rage tafiya ina tafiya da tsauri." Sai inyi dariya, in ce mai to ai bani na ce yayi guntu ba ai. Ya jona dogon ƙafafuwa kuma ka ce mun, ka ce mun ina tsaurin dena tsauri? Ya zan dena sauri abokina.

Tsoron kwari kuma? A'a ban ji tsoron kwari amma dai ban dai son su. Ai ban tsammanin akwai mai son son kwari ba ai. Eh amma dai tsoro dai ba wai tsoron sa nake ji ba amma dai ban son kwari. Eh ai magani nake sa masu ma in kakkashe su. In sa masa magani ko kuma in yi masa in tsintsiya ko takalmi in kakkashe su amma dai ba tsoron su nake ji ba.

Eh to gaskiya eh ina nayi amma ina ƙari dai in dena gaskiya saboda babu mai kyau bane kana cikin mutane kana haka haba se ka ce yaro ai ba daɗi haka yi to gaskiya dai ina yi amma ina ƙoƙari dai in dena saboda bai da kyau. Eh to in sha Allah mana dena.

Eh to, haɗe in babu wutar itace lantarki nake, nakan yi ƙunnar shi ƙandir. Ko in ƙunnar shi kandir in ina da abin yi, in kuma ban da abin yi, sai in kwanta kawai an yi bacci abu na, eh sai in kwanta an yi bacci.

Eh to shi aiki, nakan fara aiki ƙarfe takwas na safe, takwas na safe. Amma dai nakan dai bar gida de, ace ƙarfe bakwai na safe. Kafin inkai wurin aiki ana takwas sauran kamar minti ishirin haka. Eh to, ai kasan haka, ya kamata dama in na wurin aiki kafin lokacin kafin takwas ɗin dai dai. Eh to.

Eh, to gaskiya ƙusan ƙwallon nake dubawa, nakan duba tsakwanin aiki, tunda dai aikin asibiti nake, kuma kowane saƙo da aka tura mun gaskiya yana da amfani. To nakan de duba dai, waya naɗi ƙwallon dai, an duba waya na, an duba kamansu text messages ina da email ina, in gan ko akwai aa wani saƙo mai amfani gaskiya.

Ai sosai ma kuwa. Akwai wani ɗan Najeriya ko wani ɗan Arewa da bai yi ciniki a kasuwa. Haba wannan ya zaman dole. Eh hali wannan ya zaman dole idan na shiga kasuwa na je siyan abu aka gaya mun pricing kaya dole sai na yi cinikin in nema tsauki. Eh dole in nema sauki. Ni ma din ɗan kasuwa ne ai. Mutane sun zo wurina sukan nema tsauki wurina. Ni ma haka in na je siyan abu dole sai na nema sauki.

Burin mu wurin aiki shine cece rayuwa. Eh, to tun da dama ni aikin asibiti nake, kuma dama shi aikin kenan. Kullum, ai ƙoƙari a ceci rayuwa inda ya kamata, eh to, gaskiya dai shine zan ce burin mu a wurin aiki cecen rayuwa. Eh.

Eh to gaskiya ina kan kunna ita tsaron bature don ajiye wutan lantarki. Eh gaskiyadai ina kunna wa. Eh sosai ma kuwa, sosai ma kuwa. Tunda nan dai inda dai nake zama dai ba wai cika samun wuta sosai muke yi ba in ya caji. To gaskiya ina kunna wa sosai.

Eh gaskiya ina fata akwai wanda bai fatan cin gaba ba? Wallahi ina fata, gaskiya ina fata, ina fatan cin gaba wa in sha Allah. Sarai ma nake, sarai nake kuma addu'a nake kuma ina fata Allah ya yadda.

Eh, to gaskiya ni na fison dai miyan yauki ne. A miyan yauki mma ko kuɓewa, ko kuɓewa, ko kuka, ko wannan da ake kira ogbono. Eh, ɗaya ne a ciki na fiso. Eh, na kan ci miyan ganye shi ma fa amma dai gaskiya na fison miyan, ah, miyan yauki.

Eh toh gaskiya, na fison lokacin sanyi. Lokacin sanyi ya fi daɗi. Eh, lokacin ruwa akwai caɓi da yawa yakan hana mutum fitowa ko kuma aka iya fita ruwa ya je tareka hanya. Lokacin zafi kuma gaskiya ba daɗi. Lokacin zafi ba daɗi kuma in ka, in ka duba ka ga lokacin zafi saika ga nefa basa cika barin wuta. Eh wallahi sai ka ji duniya ma gaba ɗaya biya isheka. Amma lokacin sanyi, sanyi ya fi daɗi. Sanyin ya ma yawa za ka iya tattare ka sa kamar su sweta ko kuma su socks ka tattare ne. To ni dai na fison lokacin sanyi.

A kowane lokaci nake rubutawa. Eh, a kowane lokaci. Har dai in na je aiki ne, har dai in na je wurin aikin nake ru-- nakan rubuta. Ai to yama zama dole ai saboda yanayin aikin mu ma? Eh wallahi. Kusan kullun nake rubuta rahoto. Kullum ma ko ake rubuta har dai in na je aiki saboda kusan kullum nake zuwa aiki. Eh.

Kai, ai to sanda nake yaro, lokacin sanda nake yaro dai, to lokacin me nake daga ni daga sai wasa, a ci abinci, a yi bacci, a yi wasa, a yi kuka, a ci abinci, a yi bacci. Ba wani tunani. Amma yanzu mutum ya yi girma, kai kana tunanin biyan kuɗin haya, kana tunanin ciyar da kanka, kana tunanin wannan ga wancan ga makaranta, eh kana tunanin zuwa aiki. To ga ya nan dai ba duk ba daɗi yayi. To gaskiya yaran taka yafi daɗi.

Eh to shekaran da ya wuce aka bamu ma asibitinmu Best Hospital of the Year a nan Kaduna. Eh to ina ganshi ne babbar nasara da muka samu a wurin aiki. Eh shekaran da ya kare mu aka bamu Best Hospital of the Year a nan Kaduna. Eh to gaski ya daɗi mu ke yi kuma za mu sa niyya mu cigaba da haka in sha Allah.

Eh to abincin dare nakan yi ƙoƙari dai. Adai ce dai ƙarfe shida bakwai ban dai wuce ƙarfe bakwai bakwai da rabi. Ana ƙarfe bakwai da rabi na gama cin abincin dare na ranan kenan. Eh saboda an samu abincin ya da jest kafin inyi bacci. Eh.

Eh to a nan dai kuɗin lantarki a wata gaskiya ina biya kusa da dubu hamsin fa. Wallahi kusa da dubu hamsin nake biya a nan. Kai abun dai ba sauki. Ina ma tunani ne ma in koma amfani da prepaid meter saboda gaskiya sai a hankali. Tun da dai ba cika zama na ke yi ba. Amma to kasan ya aka iya dole ko kana nan koh baka nan dole sai ka biya. Amma kagan dai wutan mita dai prepaid mita ina amfani da shi. Amban nan ba, ba cin wuta yake yi ba. Sai dai ina nan to na kamani nan wa fo maka prepaid mita.

Eh, sosai mana. Kai, ai to ni namiji ne ai, in ban iya ɗaure ƙulli ba, wa zai yi min? Eh, bayan nan daga baya ni ma zan zama uban gida, amma in ya ɗaure ba matana ta ɗaure, matana ta ɗaure mun ko yara za su ɗaure. Ai dole ai in iya ɗaure ƙulli. Ni namiji ne kuma uban gida.

A'a gaskiya ina zuwa wurare da wuri. Ai, baturai sukan ce time is money. A gaskiya ni ina son zuwa wuri da wuri. In ka ce mun karfe takwas, karfe takwas, karfe takwas. Kafin ma karfe takwas din ma ina wurin, ina, ina jin ranka. Haka ni nake, ina ban wasa da lokaci.

Eh, a wata dai zan iya ce kaman sau uku. Gaskiya zan iya ce ƙamancan uku. Ah, ah, farkon wata zuwa, ah, tsakiyan wata kuma da ƙarshen wata. Eh, gaskiya kaman sau uku dai a wata.

Eh ina rubuta kashin kuɗin aiki don bindigin tsarin kuɗi. Eh sosai ai yafi haka ai. Kar gobe a zo ana ce wannan ace wancan. Eh gaskiya yafi haka. A'a sosai ina rubuta wa.

Eh wani irin wasa nake yi a waje? Eh to gaskiya wasan ƙwallo, muga ƙwallo ko kuma a zauna da abokanai ayi taɗi, ayi dariya wannan me yafi wannan. Eh gaskiya a zauna da abokanai ayi taɗi, ayi dariya ko kuma anje muga ƙwallo ko kuma anje ƙalla ƙwallo. Eh gaskiya shi wasanni da nake iya yi da a waje kenan.

Eh to gaskiya ne ina yi gaskiya. Dokan an rasa su, eh gaskiya. A sosai ma kuwa. Da irin aikin da irin aikin da muke yi ya kamata. To gaskiya ina yi dokan an rasa su. Eh, a sosai ma ina yi kuwa.

Eh to gaskiya ni dai ina fi son fensir saboda ya fi tsaukin gogewa ina yi kuskure. Eh gaskiyar magana ni na fi son fensir gaskiya saboda yana da saukin gogewa ina yi kuskure kuma yana da, yana da araha fiye da shi alƙalami.

Eh toh, gaskiya dai a maganan gaskiya, shi gidanmu na da ƙasan suminti. Eh wallahi ƙasan tsammani yake da shi. Eh daga cikin compound ɗin gidan ma, shi dai compound ɗin gidan da ƙasan simunti yake da shi, sai kuma cikin falo da ɗakuna tiles aka sa. Eh.

Tab amfani da internet? Ai ina ganma kusan kullun nake amfani da internet. Ai to ai ko yanzun a hakan ma amfani da internet din na ke yi. Ehh, ai rayuwa yanzun ba internet ai akwai aiki ai Wallahi, ai internet dai kullun dai nake amfani da ita. Ko yanzun hakan ma ina amfani da ita.

Wai ina iya rera waƙa? Eh ina iya, ina iya. A sosai maku waƙa kai. Ai waƙa ina iya rera waƙa sosai kuwa. Duu na da babbar mirya dai muryan ba wani dadi gareshi ba. Ma dai waƙa de ina iya rera waƙa.

A wani lokacin rana kake finso? A to gaskiya ni na fi so dai, lissafi, eh zan ce dai lissafi dai. Da safe na tashi bacci rana bai fita ba. Na fison dai da safe dai in ba za ni aiki ba dai in ba za ni aiki ba ko. Eh haddai ina gida nafi son da safe, na tashi da safe da ɗan sanyin sanyi rana bai fita ba, yana nan ba wani damuwa.

Eh akwai fanka, akwai fanka, akwai AC. Akwai fanka, fankan ma na fi amfani da shi. Eh fankan na fi amfani da shi, amma shi ma ac na kan amfani da shi amma ac ya fi jan wuta ne. Amma eh duk nake amfani da su da fankan da AC. Amma na fi amfani da shi fankan. Akwai fanka in sha Allah.

Ya nake manejin matsalolin aiki a aiki? To ina dei iyakan, iyakan ƙoƙari na, iyakan ƙoƙari na, in akoi abun da ba, da ban gane ba sai in yi tambaya, sai in yi tambaya kuma a roƙa ataimake ni sai in yi gaskiya. To ya na iya.

Eh, eh, to ina iya gabatar da rahoto. Cikin, cikin fari, cikin tsari da mahinta na iya. Cikin tsari da mahinta na iya gabata mr da rahoto. Eh.

To jurewa ya zaman dole, ya na iya. Eh wani lokaci a bude kofofi, a bude windo, uku an rina wuta sai a kunna fanka in ba wuta in shiga in watsa ruwa in yi zama ba riga sai uku in kwanta a kasa. Ai zafi ba daɗi wallahi.

Menene nake sane dariya? Eh to, yawan kama ina kalle kalle ko kuma ina social media kaman ko Instagram ko TikTok ko kuma eh nake kallon comedy. Eh ko kuma nake kallon comedy ko kuma ina zauna nayi tunani da abubuwan da nayi sanda nake yaro.

Tab, ai gaskiya ina, ina iya tafiya da nisa a ƙafa. Ina iya tafiya da nisa a ƙafa. To ni ba wai an haife ni cikin kuɗi ba, ba zan iya nisa ba a ƙafa da nisa, ba zan iya tafiya da nisa ba a ƙafa? A'a sosai ina iya, ina iya.

Wai tsanawa nake kalon madubi sai ka ce mace? Eh to, gaskiya dai ba ran iya ce tsanawa ba. A wata dai maybe, ai ce dai kosan biyu kosan uku haka. Eh to ai tun da ni namiji ne, namiji kawai in kai wanka ka shafa mai gasa ka, ya ai shi ƙena ai. Sai aci gaba da abubu ayukan rana. Eh yanzu na kalon madubi sakace nawa ce?